Mukan adana abubuwan da muka san za su lalace a cikin firiji, saboda firiji yana taimakawa abu wurin hana shi lalacewa sannan mukan iya barinsa a wuri mu ya sha iska inda ba zai lalace ba kamar irin su alayyahu.